Hutu na to ina kuwa a gida da yara na in je hutu zan ciyar da hutu a gida ne kuma da 'ya'ya na. Wani lokaci kuma muyi tafiya muje inda iyaye na suke da ni da yara na. Shi yasa kullin zan yi hutu, nakan, nakan tabbatar na sa hutuna a daidai lokacin da su ma yaran suna hutu. Sabida mu samu in ma tafiya zamuyi sai muyi tafiya.